Gaskya ba wande yake ka kaffafa mun baya saboda ni na taso ne a yaron a matsayin yaron da yake yin kusan abubuwansa da kansa. Bana bukatan wani ya wanke mun ƙaya ko ya kakkafa mun baya domin na ji dadi. Mu mutanen karkara ne, yawanci kalan wannan abubuwan ba mu damu da su ba.

Abun da nake tunawa daga yaro suna da yawa. Na farko, yadda ake yi mana wanka da yadda ake koya mana karatu tun muna ƙanana, da yadda ake tura mu masallaci sallar asuba tun muna ƙanana, da yadda ake raba mana abinci a gida. Waɗannan abubuwan su nake iya tunawa daga yaronta.

Ni naman da naka fi so shine naman kaza, saboda shi ne ba shi da illa sosai a jikin ɗan adam. Yawanci nama suna da illa ga jikin dan adam musamman naman sa wanda ake kiransa da jan nama. Yawanci parasite suna iya zama a cikin tumbin sa su yi rayuwan su, sannan ɗan adam ya ci wannan parasite ɗin zai iya zama ya cigaba da rayuwa a jikin ɗan adam saboda ba kowane irin zafi ba ne yake ƙona wannan ƙwayoyin halittan.

Eh ina kunna tsaron bature a wayana. Dalili kuwa shi ne tsaron bature zai iya kare ka ga wasu abubuwa musamman in wani ya shigo inda kake zo ne ba tare da ka sani ba. Zai yi kara ya tuna sadakai wani yanayin da ba ka iya gani a kusa da kai.